Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To ina bayar da ra'ayi a aiki, eh, la'akari da, ah, abin da zai amfani jama'a da kuma dai sauransu.